Idan muka magana, magana ta wata abinci duk inda aka ce wannan abinci ne ga mai zafi, ga mai sanyi, to na farko abin da zai fara shiga raina shine in zaɓa abinci mai zafi. To idan muka zo ɓangaren miya ma, gaskiya ni ma na fi son miya mai zafi saboda za ka ga a wasu lokutan ko da a ce miya ba ta da abinci shi kan shi, gudderen abincin idan aka ce bai da zafi, to idan aka samu miya mai zafi za ka iya gani shi abincin ya ta da shi miyan ya ta da abincin ya koma mai zafi kawai. Musamman ma idan aka ce abinci ne wanda ake haɗiya kamar muce irin tuwo, irin muce sakwara, irin muce amala, to irin wannan abinci za ka ga idan miyar sa tana da daɗi, daɗi kuma tana da zafi za ka ga ko da shi zai na fito cikin bai da zafi, za ka ga ba za ka fiye da haɗawa. To idan muka duba da irin wannan dalilan, shine yasa za ka ga in ka tambayi irin hannu tambaya, zan ce maka dai tabbas ta ɓangarena na fi son abinci ya kasance da zafi kuma miyar sa ma ta kasance da zafi saboda ko ba komai shi abincin ya yi, za ka ji har cikin cikin ka yaɗi mama kuma ka ji shi matsayin abin da irin ka ƙoshi akai haka ba wai ka ji shi sanyi ƙalau ba, babu zafi, babu armashi. Za ka ci ma a wasu lokutan ka ji irin cewa kama manta da cewa ma ka ci abinci duk ba don komai ba saboda rashin zafin wannan shi abincin da ka ci.

To, hutu kalmar hutu dai kamar a Hausance in aka ce hutu ana nufin hutawa dabarar cikin wasu lokutan ka ka samu lokacin da ba ka komai. To, ni idan aka zo ta bangare na gaskiya a yadda nake hutawa shine in hau kan katifa insamu matashi ya tadani sannan in dauki wayata ina hutawa ina dannawa to ta wannan bangaren dai zance ana samun hutu to idan muka ce zamu dauki kalmar ita hutu din zamuga dan adam Allah ya hallicci jikin shi ne domin yayi ibada yayi bauta kuma ya sarrafa ayyukansa na yau da kullum to idan ya kasance kayi wani aiki na ibada ko kuma aiki na yau da gobe toh yanada kyau ace mutum ya huta saboda yasamu dama ko kuma ya ƙara samun karsashi ko kuma ya ƙara samun kuzari wanda zai je ya ci gaba da ayyukansa bayan ya huta. To shi yasa in muka kallo da wannan ni bana gaba ko kuma bana adawa da, da hutu gaskiya saboda in ba hutu hatta jikinka ba zai aiki ba ko kuma ba zai sarrafa ba misali yanda kai kake so. To shi yasa muka duba da wannan zan gancewa gaskiya ina buƙatar hutu a wasu lokutan domin in samu jikina ya dawo da kuzarinsa da karsashinsa domin in samu in gabatar da wasu ayyuka waɗanda suke gaba na ba tare da matsuwa ba ko gajiya ko kuma jin kasala. Shi yasa nake so in samu hutu a ko da yaushe ko da rana guda ce a cikin ƙarshen mako in samu indinga hutawa.

A'a, alama gaskiya yadda nake, wato sauraren rediyo ina saurarenta ne ta na'ura ko kuma waya da aka samar domin a dinga sauraro ta cikin kunnuwa. To idan muka duba da wannan bayanai tin da na faro daga farko, za mu ga cewa kuwa akwai yanda ake so yayi sauraren rediyonsa. Amma ni ta ɓangarena ko kuma in ce ta fagacina, na fi so rediyo ta kasance a cikin kunne na. Ba wai a ce tana, tana yi a waje kowa yana sauraro ba kuma shi wasu lokutan za ka ga sarri dama yana da kyau. Babu wani wanda ya san abin da ka ke ji a cikin kunnuwan ka domin ya yi tunanin ga abu kaza dama yana jin abu kaza. Irin wa'yannan tambayoyin su dinga bijiroma wawa kuma ka ga kai ba za ka so hakan ba. To shiyasa nake gani cewa yafi kyau tuba ace mutun yana da tsarin da yanda yake gudanar da al'amuran sa ko ince rayuwar sa domin samin sauki. Da sarari wajen sauraren rediyonsa ba tare da wata matsala ba. Kuma idan mu kai kallo da wannan shi ne waya da nake amfani da ita ta cikin kunnuwana, ka ga sauƙi ne kuma da rashin can, da rashin jan batiri ka kai ne. Wato wires za ka ga ba a ƙona batiran sosai kuma za ka iya kashewa kuma za ka iya kunnawa a duk lokacin da ka bukata. A hasali ma za ka ga wasu mutanen ba su fiye son ƙara ba. Ni matu zan iya cewa ina cikin wa'yannan mutanen.

Su bokitai na farko za mu iya cewa kayan masarufi ne ko kuma kayan amfani wanda ake amfani da su yau da kullum a cikin gida domin aikace aikace, kama daga wanka, kama daga wanke wanke, kama daga wanki, kama daga tare ruwa domin amfanin mutanen gida. To amma mu idan aka zo gidanmu saboda yanayin yawa, za ka ga akwai bokitai da yawa wa'inda aka samar domin su taimaka mana wajen gudanar da wa'innan ayyuka da na lissafa maka. Domin shi bokiti za ka ga cewa ya kasance ɗaya daga cikin abubuwa ko kuma jigo na cikin kayan masarufin cikin gida. Saboda duk inda duk gidan da aka ce maka babu bokiti, za ka lura ko kuma muce akwai ƙarancin bokiti, za ka lura ana shan wuya ko kuma in ce akwai rashin jin daɗi tsakanin wa'inda suke cikin wannan gidan. Kaman mu ma in ka kaddara tun da muna da yawan kuma muna da yawan bokitan. To anma saboda wani lokaci dole kaga an rasa wani bokitin saboda wani ya ɗauka ya tare ruwa wani ya ɗauka yana so yayi wanki. Kowa za ka ga yana ta bijirowa da bukatunsa da yadda yake tafiyar da ranarsa a yau da kullum. Kuma da wannan ne ba na ganin laifin kowa saboda shi bokiti ne, ba abu bane wanda za ka tafi da shi cikin ɗaki. Amma kamar a gidanmu za ka ga cewa an ware bokiti wanda za a yi kayan wanke wanke da sauran wasu kaya na dauɗa wa'inda za a wanke. Kuma an ware wasu bokitai wa inda za'a dinga yin girki da sauran abubuwa na tsafta a cikin gida.

Ni mutum ne wanda a ɗabi'ance ko a al'adance na taso da yin abubuwa na da kaina. Wannan ya samu asali ne ganin yadda na ga ita mahaifiyata tana gudanar da ayyukanta ba tare da ta nemi taimako ko agaji na wani ba. Toh da wannan ne ya sa ni ma na taso da irin ɗabi'a kuma na ɗabi'antu. Da duk wani aiki wanda ake buƙatar a yi shi da kyau, nakan yi shi ni da kaina ba bisa taimako ko sa hannun wani ba. Hakan zai bani dama na yi aikina cikin salama cikin yadda nake so kuma bana ɗar-ɗar ko kuma bokwanto a kan cewa an yi aikin nan da kyau ko kuma ba a yi shi ba. Da wannan ne nake nunar da cewa shi aiki ya kamata a ce kowa ma da kanshi yake yi. Amma misali kamar irin aiki na masarufi haka, na cikin gida ko kuma wani aikin gida haka. Amma idan muka duba akwai ayyuka wadanda za su zo waɗanda za ka raba kanka ne kamar kashi kaza. Toh idan ka ce za ka ce, za ka yi waɗannan ayyukan gaba ɗaya, to akwai takura, akwai wahalarwa. To misali idan muka ce kamar aiki ne na aikiye wanda za a je a siyo wani abu wanda bai buƙatan dole ne sai ya zo ɗari bisa ɗari kamar yadda kake so kuma kamar yadda za ka yi da kanka. To a irin wannan mataki ne za ka iya wakilta wani ko kuma ka aika yaro wanda yake ƙasa da kai domin ya rage maka waɗannan ayyukan na ka da su ƙe yi gaban ka. Da wannan ne na fiso ni ma na yi wasu ayyukana da kaina, wasu kuma na tura yaro ya yi masu.

A zahiran gaskiya idan zan ba mutum kyauta, na fi so in bashi abubuwan da yake da bukata akansu. Ina ga zaifi mai lamari wanda zai kasance na jin daɗi, na sha'awa, na ƙawa domin yana da buƙatar abun. Toshi yasa idan muka ɗauki wannan bayanin, za mu duba mu ga cewa ya fi muhimmanci ka tsaya, ka karanci mutum, ka lakance shi, ka duba shi da kyau, ka ga menene bukatansa, menene ba bukatansa ba. Saboda ka san menene za ka ba shi kuma menene zai sa shi, wato, a yanayin farin ciki kuma abin da zai sa shi jin daɗi. Kuma idan muka cire wannan ma daga cikin jadawalinmu, idan muka duba da cewa ita kyauta ko sadaka za mu ce tana taka rawar gani sosai wajen sa bawa ya samu sauƙi, ya ƙara samun kusanci da mahaliccinsa. Kuma ita kyauta ko sadaka tana kaɗe ma mutum masifu, irin na yau da kullun na rayuwa. To ya kamata a ce mutumdi ko yaya ne ya kasance yana ba da sadaka. Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ina tsammanin ita ce wannan tambayar da akai man. To amma kamar yadda bayani ya riga ya gabata, na kanso dai in ba da kyautar kuɗi. Shi kuɗi zai wakilci komai da komai ne. Idan akwai abin da yake so ya siya wanda kai tunanin ka beje wajen ba domin ka gano menene abin da yake so. Idan ka ba shi kuɗi zai kashe wannan matsalar da take gabanshi. Kuma bayan ga wannan ina tunani babu wani abu da aka ƙirƙira wanda yake sa mutum farin ciki. Yaji cewa shi, eh shi ɗin ne kuma zai iya ajiye shi ko da ba don amfanin yanzu ba, abin da ba zai lalace ba, irin kyauta ta kuɗi.

A gidanmu akan samu, za a samu aƙalla madubi guda huɗu waɗanda suke manya. Idan muka cire madubi waɗanda suke ƙanana ƙanana to gaskiya za'a iya samu da yawa ko kuma ba za'a samu ba. Amma dai waɗanda na sani kuma suke cikin gidanmu kuma ake ta'ammali da su kuma ake amfani da su guda huɗu ne manya. Kaga idan muka yi duba da ɗakina, shi kanshi akwai guda ɗaya dogo wanda ko bai yi tsawon tsayina ba. Ina tsammanin cewa ya wuce tsayi dai dai ya kusa kamo tsayina. Madubi ne wanda idan na tsaya a gabanshi zan hango tun daga saman kayina har zuwa ƙafafuwana. Kaga ko a inda na siffanta maka shi zaka san cewa eh tabbas wannan fa madubi ba ƙaramin madubi bane domin zai taimaka maka wajen inganta shigar ka, ka gane cewa me ya kamata ka ƙara, me ya kamata ne za ka rage a cikin suturar ka to shi dai ba wani amfani yake yi mun ba face in duba abubuwan da na riga na zayyana maka na kwalliya da, da jindadi da sauransu. Kuma gaskiya madubi, za ka ga mutane kala kala ne. Akwai waɗanda zaka ga suna son shi, akwai waɗanda zaka ga ba su son shi. To amma ni dai akwai lokutan da nake son duba madubi, akwai kuma lokacin da bana dubawa. Saboda duba madubi in ba wai zaka fita ba sai ka kasance kaman kana mai da kanka daudu ne ko menene. Wasu a fahimtarsu da wato duba madubi kenan. Amma ni a tunanina abu ne na inganta shiga, na inganta ganin ka, na ganin inda komai na jikinka yake da sauran abubuwa waɗanda ina ga ba sai an ambata ba saboda idan muka yi duba da yanayin lokacin.

Lokutan da nake shan ruwa gaskiya ya danganta na farko daga yanayin da ake ciki. Wasu lokuta za ka ga cewa gari akwai sanyi, wasu lokacin kuma za ka lura gari akwai zafi, wasu lokutan kuma za ka ga gari shi babu zafi, shi babu sanyi. To idan aka ɗauki lokacin sanyi, zan iya cewa ina shan ruwa kamar so ɗaya haka zuwa ko so biyu. Na cika da yawa in sha so uku. Lokacin kuma da ake zafi, lokaci ne wanda na fi shan ruwa gaskiya. Lokaci ne wanda nake shan ruwa akai akai kuma nakan sha da yawa ne. Kuma ruwan yakan kasance ruwa ne wanda yake da sanyi. Domin a tunaninmu ɗan adam muna gani idan ruwa ya fi sanyi kaman zai fi sa ka, ka ƙoshi ko kuma kaji ka ƙoshi da shan ruwa. Idan kuma ka ɗauki lokacin da babu zafi, babu sanyi, shi lokacin zan ce maka ina shan ruwa ne kawai a lokacin da na ji cewa ina jin ƙishi. Amma saɓanin lokacin zafi wanda kawai ko da yaushe da zafin ya bijiro, ya taso a inda kake ko kuma jikinka ka ji ba ka jin daɗin shi. To abin farko da za ka ƙawo shi ne, a to ai nahin ka sha shi wannan ruwa saboda ya sanya ya maka maƙogwaro. Ya saka ɗan sanyi a cikin jikinka. Musamman idan sanyi yana da ɗan yawa ko ba sosai ba haka. To ka ji yadda nake tafiyar da shi al'amura na. Idan aka ce lokacin zafi ne ko kuma lokacin sanyi, ka san komai yana da mataki, yana da iko yana da lokacin shi. Amma wannan tambaya taka, tana da matuƙar muhimmanci a lafiyanche. Idan muka duba da cewa shi ruwa shine jigo na tasarrufin mutum. Idan aka ce babu ruwa, to za ka ga ana shan wuya. Da inda aka ce babu wadatachen ruwa mai tsafta, za ka ga mutanen wajen lafiyarsu ba masu ba wata mai inganci ba ce. To da wannan nake kawo karshen bayani na. Allah ya sa mun amfana daga abubuwan da muka ji.

Idan muka duba da lokacin da mutum yake ɓatawa a gaban madubi, to za mu iya cewa mutane ta wannan fannin mutane kala kala ne. Akwai wa inda zakaga cewa suna ɓata lokaci da yawa a gaban madubi. Akwai kuma wa inda ba su ɓatawa. To ni dai, a zan ce mafi inganci kuma abinda yafi rinjaye game da ni shine nakan duba madubi ne a yayin da na riga na gama kintsa wa ko kuma mu ce tun daga lokacin da nake shafa mai. Idan na gama zanzo insa kaya a lokacin ne na ɗan fa ɓata lokaci ina kallon madubi. To amma shi madubi idan muka duba da shi dama anyi shi ne domin a duba abinda aka saka ya ya kasance. To nima nakan yi amfani dashi a haka. Amma kuma idan muka duba da cewa shi madubi kamar wani cikamako ne na ɗaki haka musamman ga mata. Amma idan muka duba da maza ba zamu ce su sun cika damuwa wai da sai akwai madubi a ɗakinsu ba ko kuma abu makamancin haka. To gaskiya idan akayi kuma magana na mintuna wanda nake iya ɓatawa a gaban madubi, zamu iya cewa gaskiya mintunan da nake yi bashi wuce kamar muce minti biyar haka zuwa minti goma. Kai ina, in kaga nayi minti goma to gaskiya akwai dalilin abinda nake dubawa game da jikina haka. To amma shi madubi idan muka duba dashi dama anyi shi ne domin a duba abinda aka saka ya kasance. Ince to wannan lokaci bari in tsaya in duba madubi domin inga yadda al'amura suke tafiya kuma inga wato shi sakamakon abinda nake so na duba a jikin wannan madubin. To kaji yadda nake iya gane lokaci. Shi abune wai ba wanda zakasa mai lokaci ba a jikin hannunka ko kuma ka ta duba lokaci. Sai dai ace kawai kayi ƙintace haka ka gano minti nawa ne ka ɓata a gaban madubi. Amma ba wai irin wai an sa wata zayyanan ka'ida bace wacce za a iya wato gane wa minti nawa aka ɓata.

Na farko ko kamar yadda kai tambaya, yayaya nake magance koke-koke? To gaskiya ba zan iya cewa ban gane da yin farko ba, amma dai a yanda na fahimci tambayar ka, kaman za mu iya cewa mutane waɗanda suke kawo ma ƙorafi game da wani abu na sha'anan rayuwa ko kuma wata bukata a tasu. To gaskiya shi koke-koke kamawa take yi. Babu wani mutum wanda za ka kalla ka ce wai yana jin daɗi ya kawo maka koke ko kuma yayi maka wani abu wanda zai sa kai ba za ka ji daɗin koken da ya kawo maka ba. To amma idan ka ɗauke ni a misali, za ka gane ni ba wani mutum bane mai matsala. Kawai dai na sani cewa kamawa ne tayi kuma babu wani wanda yake jin daɗi idan ya kawo koke game da wata matsala ta shi. Amma na kan yi ƙoƙari in magance maka idan dai har ba ta fi ƙarfi na ba. Saboda shi komai za ka yi, ka yi shi saboda mahalancinka kuma ka yi shi domin neman kwaɗayi lada a wajen mahalancinka shine Allah. To ka gani da wannan ko da ba ka niyyar kai abu ba, idan ka duba sai ka ce to eh ai gaskiya ya kamata ace nayi abu kaza. Saboda shi aina himma abun za mu iya ce wa taimako ne. Ka ga duk wanda ya taimaki wani, to shi ma in sha Allahu Allah ba zai bar shi haka ba. Ko da ba ka samu sakayya kai tsaye daga wajen wanda ka taimaka kamawa ba, za ta iya zuwa maka ta wani ɓangare wanda ka yi ba ka yi tunanin shi hakan taimakon zai iya zuwan maka ba. To ka gani ya kamata ace kowa da ma yana da yanda yake fuskantar matsalolinsa kuma yake gana wa to shi taimakon da ko koke-koke da ake kawo ma mutum ya yi tunanin yadda zai magance shi ko kuma ya sa wani taimako ko a gaji nashi wajen taimakon wanda ya kawo shi wannan koken. To da wannan ne za mu iya cewa kamar na gama amsa shi wannan tambayoyin naka a wannan ƙadami ko a wannan lokaci. MashAllah.

To, da farko ɗai shi wana abu da muke magana abu ne wanda yana buƙatar ƙwarewa, yana buƙatar iyawa, yana buƙatar jajircewa. Kuma idan kayi duba shi jefa dutse ne sa, kamar yadda na faɗa maka cewa sai ka ƙware. Ba wai abu bane wanda kawai yau za ka tashi ko kafarka ka kai ka ce zan fara jefa dutse. To yawanci za ka ga duk masu irin waɗannan baiwar za ka ga cewa sun saba jefawa ne tun suna matasa ko suna yara. To shi ya sa a bakayi duba da wannan, za mu ga cewa shi ɗin jifan kaman baiwa ne za mu ce ko kuma sabo ne amma ni dai ta ɓangaren na gaskiya saboda tun ina yaro ƙarami. Gaskiya, zan ce maka ba ni, ba ni da wannan ƙwarewar ta ɓangaren jifa kuma ni bawai ta kama ba ne yanzu. Ba wai zan iya yin wannan jifan ba kuma gaskiya shi jifan ma ba wai na iya shi ba ne sosai. Amma idan aka ba ni dama to in sha Allahu za mu yi ƙoƙari kuma za mu taɓa ka bakin ƙoƙarin mu iya abun da Allah ya hore mana. To da wannan ne za mu iya cewa kaga kama an samu cigaba ke nan ko kuma an samu wani, wani cigaba ke nan ta ɓangaren jifan ke nan. Kuma ni ma yanzu da ka ba ni damar jifan zan yi shi saboda dama tun can ina yaro matashi na iya jifa. To wannan zai zama to kamar ƙarashe ne ko kuma na fila ga abun da ya yi saura. In sha Allahu idan aka ba ni dama na yi jifan to za ka ga na yi shi ba tare da damuwa ba, ba tare da matsala ba kuma ba tare da cewa ba zan iya yiba saboda ai jifa da dutse, duwan da yayi yarinta yana tasowa. Ina tsammani ai yayi irin waɗannan jefa jefan waɗanda ba a rasa ba a wajen matasa da sauran al'ummar unguwa har su kan taɓa ɓannama waɗan yara ba so aƙe yi. Zai wannan ɓannarwa to shi ne dai bayanin nawa.

To ka ga shi abincin da dare zan iya cewa yana ɗaya daga cikin abinci masu mahimmanci ne gare ni saboda za ka ga an gama wasu hidin dimu na rana mutum ya gaji yana buƙatan hutu. To a matsayinka na wanda yake buƙatan hutu, a tunani na abun da ya fara zuwa raina wanda kake bukata ka huta da shi shine jiki wanda yake ƙosashshe. Misali ace ka ƙoshi ka ci, ka ƙoshi cikin ka ya cika. MashaAllahu to ka ga shi zai baka dama ka huta da kyau, da kyau da daddare. To ka gani da wannan ne nake nuna ma kai na cewa abincin dare yana da wato muhimmanci wajen yi a yau da kullum saboda shi ɗan zai taimaka maka wajen samun bacci mai inganci kuma zai baka damar ace ka samu kaima hutu na tsattse a cikin dare. To gaskiya ina cin abinci kama daga ƙarfe takwas ko kuma zuwa abun da yayi sama da haka saboda nakan samu lokacin da zan huta bayan na ci abinci. Amma kuma abincin gaskiya nakan tsaya in zaba, nakan tsaya in darje saboda nima in samu hutun nawa ya samu yabo wato jikina kenan. Saboda shi abincin da na ci ya narke a jikina kuma nima in samu salama cikin yardar Allah. Shi yasa idan ka samu abinci da daddare to gaskiya ka gode ma Mahallaccinka saboda kana ɗaya daga cikin mutane wadanda ka samu wannan dama. To gaskiya abinci na kamar yadda ga bayani ya gabata nakan ci shi ne daga ƙarfe biyu zuwa abun da ya yi sama cikin yardar Allah.

To idan muka ɗauki wannan tambaya, za mu iya cewa mu wa'inda muke uwa ɗaya, uba ɗaya, za mu iya cewa akwai mutum takwas a ɗakin mu. Wa'inda kuma muke uwa ɗaya amma uwa daban, akwai mutum biyu. To a wannan lissafin mu a ɗakin mu akwai mata guda huɗu kuma akwai maza guda biyu. Sai kuma a ɗayan ɗakin akwai maza suma har guda biyu. To idan ka haɗa wannan lissafin gaba ɗaya, shine zai zo ya ba ka wato mutane guda goma kenan. Banda su kuma iyayen namu yanzu akwai guda biyu kenan. Mu mahaifiyar mu ba ta nan, yanzu dai daga babanmu sai kuma ita ɗayar wacce take a ɗayan ɗakin. To kaga a wannan lissafin in ka ƙara da su kenan, haka za a samu mutum goma sha biyu kenan. Wannan na maka lissafi ne iya jinin ɗaki kuma jinin dangi babu wasu wanda aka ɗebo daga wani waje aka haifa aka ƙara da sauransu. Wannan zallah wa'inda suke gudanar da wato ainahin gida kenan. Ba a samu wani ƙari ba ko kuma wani abu da ya shigo daga gefe ya ƙaru da kanshi. Wannan su ne zallar mutanen da suke amsa sunan dangi kenan a cikan shi gidan namu. To kaji yadda bayanin yake, Allah ya sa ka fahimci bayanan nawa kuma na yi shi ne kamar yadda kowa zai iya fahimta cikin yardar Allah da gogewa kuma da iya abubuwan. Da ni ma zan iya cewa cikin sani na da ilimi na, na wato sanin shi ke nan.

To ba zan iya cewa wane irin taimako kake magana akanshi ba. Amma zanyi iya bakin ƙoƙari na domin inga na yi bayani kamar yadda na sani iya bakin sani na. A da farko dai zan iya cewa nakan taimaki mutane idan har suka zo suna buƙatar neman taimakon. Ba za ka iya gane abin da yake damun mutum cikin ranshi ba. Wasu lokutan indai har ba shi ya zo ya furta maka cewa wane kaza-kaza abu yana damuna ba. To da wannan ne kawai za mu iya ɗaukan wani usulu, wani, wani, wan-wana alaƙa ko kuma wata fahimta da irin matsalolin da shi wannan mutumin yake ciki. Amma akwai matsaloli waɗanda na zahiri ne haka. Kana ganin su ga mutum za ka iya gane cewa daga gani wannan wane kaza yana cikin matsala kaza. Idan ta kuɗi ce ko kuma muce ta sutura ce ko kuma muce ta rashin lafiya ce, ka ga ita sai dai ku ti-- a taimaka wa mutum da abin da zai je ya kula da lafiyarsa. Amma ba ka isa ka yaye mai wannan abin da yake damun shi ba. To idan kuma na kuɗi ne ka ga ya ma zu-- ya kwana gidan sauƙi wanda za a iya bayar da kuɗi mutum ya je ya kashe wutar da ke gaban shi. To nakan taimaka wa mutum indai har ina da halin yin taimakon gaskiya. Dan ina jin daɗi in ga har na taimaki wani da yake cikin wani matsala da yake gani kaman shi ba zai iya ba har ya zo ya nemi taimako na. To gaskiya idan mutum ya nemi taimako na, nakan ji daɗi a cikin rai na domin nayi, na san na yayi mai wani abu da yake marari ko kuma yake son ya ida shi bai samu ba amma ta hanyata Allah ya cika masa wannan burin. To idan ya kasance ta hanyana ne, to gaskiya nakan ji daɗi har cikin rai na nakan samu farin ciki domin in ga na yaye ma wani abin da yake damunsa na baƙin ciki. Ko nima Allah zai dubi wannan nima sai baƙin cikin nawa ya tafi.

A zahirin gaskiya, ni ban da wata hanya ta musamman da zan ce wai gata da ita nake amfani domin in ajiye kuɗina. A wuri guda na sani cewa ni ba zan taɓa ajiye kuɗi a tsaban su ba. Na ware wani account ne daban. Wannan sai nake ji kaman ina faɗa maka wani sirri daga cikin sirrin rayuwata ne. To amma duba da cewa kai ba mutum ba ne, zan iya faɗin wani sashi ba daka ba. To kamar yadda na ce, na ware wani account ne kawai a nan nake tura kuɗaɗan da nake ajiyewa. Amma ba wai ina ajiyesu a cikin tsaba ba ne wai. A'a, bana amfani da wannan yanayin wai domin ajiye kuɗi. Saboda shi wanda ka ajiye a cikin lambobi ya fi sauƙin samansa a lokacin da zaka bi buƙatunka ba sai ka yi kirga ba, ba kuma sai ka je tattare domin ajiye wanda ka ci a wajen ɗaki ko wani waje mai kama da irin haka. To da wannan ne zan ce kamar. A tunani na amsa wannan tambaya, sai kuma ban san wacce za ka kuma yi mun ba. Amma dai gaskiya ni, na wuce zamani ko kuma na wuce lokaci da zan ce wai ina ajiye kuɗi a tsabarsu. Gundaren su na matsayin su na kuɗi gaskiya, na daina yin wannan.